Inda nake ajiye mukullaina shine ina yawo da su ina kuma ajiye su a wani wurin da in nazo dauka bazan manta su ba. Amma yawanci dai ina ɗaukan makulli na nayi yawo da shi a aljihuna amma na ajiye estra an wani a gida saboda ko ta ɓaci.

Abin da nake yi lokacin da na kamu da mura shine, ina ƙoƙari na sha magani kuma na yi ƙoƙari na kare dokokin da likita ya faɗa mun wajen kare kamuwa da mura ina binsu a yanda ya kamata.

Ahm kujeru na suna da daɗi sosai saboda suna jin daɗin zama a kan su saboda ga laushi gamiye abun ba sai an faɗa ba amma dai gaskiya suna da daɗin zama sosai. Suna sani nishaɗi sosai da sosai ga ƙarin lafiya saboda kujeru.

A dangin mu suna da yawa sosai da sosai saboda muna da yawa a gida. Dan gaskiya bazan iya cewa ga adadin dangin gidan mu ba saboda akwai yawa sosai. In aka ce za a lissafa muku sai a daɗe ba a je ba.

A sosai ana ciniki a kasuwa saboda yanzu haka ma ina kan hanya tafiya na zuwa kasuwa. Muna ciniki sosai yanda ya kamata saboda an yadda da ingancin abunda muke yi na kasuwancin mu. Dole abubuwan ze zama ana cinikin sa sosai.

Nawa nake amfani da waya ta? Ba adadi. Don yanzu idan na ce ga ni so nawa nake amfani da shi kawai, na faɗa ne saboda gaskiya. Ina amfani da waya ta sosai da sosai. Ba ama lokacin da za a ce ba waya hannuna saboda ina jinn.

Eh ina cin citta a abinci sosai ma sabida idan an sa zakaga abincin daɗin shi ya ƙaru ga ƙamshi ga abun dai ba a cewa komai sai wanda ya ci. Misali ba zai yi a kwatanta ma ba in ba tare da kaci ba.

A'a na fi kuzari da safe. Ai kowa ma saboda sannan ka tashi a bacci ba gajya ba komai a jikinka. Dolla aka fi jin daɗin yanayin ba kamar da yamma ka gaji kayi aiki da yawa ba. Da yamma na fi ai da safe na fi samun kuzari mai kyau.

Eh, idan aiki an samu wasu suna rikici, za mu samu a sassanta ta hanyar kowa da suke wannan rikici. A samu a tu a tuntubi kowa, kai meye matsalar, ka meye haɗa ku, se a fuskanci waye bai da gaskiya a masa faɗa.

Munfi amfani ayyukan da nafi amfani da su kamar ni da H. Dinki nake, ana amfani da keke, me amfani da wutar lantarki, ina amfani da dutsen guga, me amfani da wutar lantarki, ina amfani da abubuwa da dama da zai taimaka mun.

Launin da bangogin mu suke suna nan wasu zaka ga farare ne wasu ja ga farare ne wasu ja wasu kore. Ya dan gsnta dai da abun da kake so kuma zai taimaka ma sosai wajen zaɓan abun da launin da yama sosai da sosai.

Ina kunna Bluetooth amma ba kullum ba. Nafi amfani da kunna shi, irin a shago ko wani gu haka. Amma dai ina amfani da shi ba sosai ba gaskiya. Shi ne kawai. Amma dai amfani da shi yana da daɗi.

Eh launin labulaye na, na shago ina dashi ruwan ƙasa, na gida kuma aƙwai ruwan ganyen charbi, akwai baƙi. Waƴannan launina suna da ƙyau sosai.

Eh gaskiya ina sa safa kullum saboda yanzu yanayin sanyi ne. In baka sa safa ba, saika ga kafan ka na bushewa gashi kuma ko kaushi ko wani abun amma in kasa safar zaka kare ƙafar ka daga kamuwa da ƴandattuna da wasu abubuwa haka. Shi yasa nake yawan amfani da safa.

A gaskiya akwai manya manyan nasarori da nake samu a aiki. Saboda yanzu ina samu da aikin da nake, ina biya wa kaina bukatuna wanda da sai nace amin yanzu kuma ba sai nace amin ba. Ina biya wa kaina buƙatu, ina samun nasarori da yawa a kai.

Ah, kullum kwa na kan kulle ƙofa saboda yanzu yanayin da muke ciki yanayin sanyi ne. Ɓarayi su kan yi amfani da wannan dama domin shigowa cikin gidanka idan ba ka rufe ƙofa ba su illata ka ko su kwashe ma abubuwan ka kamar kuɗi, waya da sauran abubuwan amfani.

Mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka riƙi amana a komai, ka sa alkairi a cikin zuciyarka, ka mai da hankali a kan kasuwancinka. Kanda ka sa ido akan abun da wani yake ka ce kai ma sai ka yi, a'a, ka tsaya da abun da kake da shi. Wata ran kai ma za ka kai gaci.

Sau eh to wani lokacin in yanayin zafi ne na share sau biyu yayi amma yanzu dai ce yanayin sanyi muke ciki. Akwai ƙura da sauran abubuwa nakan share sau huɗu sau uku a rana. Wannan dalilin yasa za ka ji ka tarar da ɗakina fes fes.

Abubuwan da suke sani nishaɗi? Suna da yawa. Amma ace inada kuɗi, ha! Dariya iya nishaɗi. Dariya ai ba abin data kawowa. Idan inada kuɗi na kanyi farin ciki kawai idan na samu haka abun alkairi an bani dole zanyi dariya sosai ko ina tare da abokane.

Ina tsaki sai dai ba a mun abun da ya ɓata mun rai ba, saboda tsaki in ka iya busa shi za ka ga komai yana tafiya. Irin normally in ka yana da daɗin busawa gaskiya sosai. Na iya busa shi musamman ma idan na same shi.

Ha dafa abinci kuma yanzu ma haka shi na gama dafawa na ci tukunnan na fito kasuwa. Na iya dafa abinci sosai da sosai. Dafa abinci ai sai dai mu koya wa su saboda abin ba a cewa dai komai amma na iya dafa abinci sosai da sosai.

Eh! Akwai hanyoyi da yawa da nike bi wajen zubar da shara wani lokacin nakan dauka da kaina naje na zubar a bola inda a ka tanadar dan zubarwa. Wani lokacin kuma na kan kira almajiri. Wani lokacin kuma almajirai da kansu za su shigo gida suna “za a zub da shara?” ka ce “zo ka zub da”.

Aikin gida da nake yi kullum da yace yanzu ni kaɗai ne a gida na. Nakan yi wanke-wanke, nayi shara, na goge ƙasa da sabulu da omo domin gun yayi ƙamshi, in sa turare a ɗakin, turaren wuta domin ɗakin nawa yayi ƙamshi, in dafa abinci.

Gaskiya yayi gun aiki babu hutu, sai dai hutun ka guda idan zaka tafi yin sallah. Idan lokacin sallah yayi wannan shine lokacin hutun ka. Amma in ka cire wannan ba mu da lokacin hutu saboda aikin namun fa na wazama ɗaya ne amma kuma akwai layi.

Ai ni a yanzu a kullum ina zuwa ba ni da ranar da ba na zuwa kasuwa saboda ina so na tara kuɗi. Saboda haka na yanke wa kaina shawara. Kullum ina fita ina zuwa kasuwa a Sabat, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a duk ina fita kasuwa.

Ina koyan fasaha sabo daga yanar gizo. Idan ina tare da abokanai ina gaisawa ko ana bincike, zaka ga wani abu da sabo da ya fito. An samu wani har da ƙaukan hoto da bidiyo domin mu gani mu iya. Ta haka nake koyan sabuwar fasaha.

Ina tara tsabar kuɗi saboda yanzu tsabar kuɗi tana da amfani wajen hawa. Me keken haya ya ɗauke ka, ya kai ka inda zaka je. Idan ba ka da tsabar kuɗi, zaka sha wahala sai dai ka tafi a ƙafa don ba zai ɗauke ka ba. Wannan dalilin yasa nake tara tsabar kuɗi.

Dafa ƙwai ai bai da wahala. In kaɗan samar ruwa ka sami gishiri ko manda. Kun san sunan gishiri guda biyu ne akwai manda akwai gishiri kaɗan zuba kaɗan kaɗan zuba ruwa dai dai zan ci ka tafasa shi akan ruta. Ya ɗan tafasa ya ɗan daɗe kana ɗaukowa kana ɓarewa za ka ma ɓangaya da.

Ina da nau'inan fure da na fi so sosai, sai dai ban san hausarsu da Hausa mai ake ce musu ba. Amma dai ina da nau'inan furai masu kyau da ƙayatarwa da an nashiwa da nishaɗi. Idan na same su, na kan yi farin ciki a rayuwa na ta yau da kullum. Na gode.

A akwai apps application da yawa da nake amfani da su. Manhajar amfani suna da yawa. Akwai WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Badoo gasa nan da yawa muna amfani. Ina amfani da yawa da yawa ba za su lissafu ba.

Ina magance matsalolin aiki idan na tabbatar da ina ne kuskure na to idan na tashi zan tabbatar a gaba na kare wannan kuskure. Ban sake aikata shi ba saboda kuskure shi yake nuna ma daidai a gaba. In ba kuskure babu dai-dai ai.

Wajen aikina yana nan yanda yake sosai gashin nan. Abin ƙawatarwa yana kan titi, babban titi ma kuwa amma sai abin da sai wanda ya zo gani kwatan tashi haka, kyansa ba zai fito ba har sai ka gan shi.

Ah muna yi sosai saboda ai hakan yana da mahimmanci idan ba ka yin hakan, ai ba zai zama wani abu ba. Amma idan kana musafaha da mutane, za ka ga abin musabaha da mutane nomal yana taimakawa wajen danƙon zumunci da abubuwa da yawa. Shi ne na gode.

Eh to gaskiya ni da basilin na ke amfani ko kuma koko butter. Su ne man da yawanci na ke amfani da shi ko kuma akwai wani mai da aka ce mar mai gurguwa. Ance yanada kyau sosai zaha ganshi da hoton gurguwa a jiki. Mu hausawa sai mu ke fassara shi da mai gurguwa.

A'a na samu horo sosai a wajen aiki saboda da ban iya wasu abubuwan ba amma sosai da yace na samu masu horarwa masu kyau da sanin ya kamata l. Sun horar da ni sosai. Ni ma yadda zan iya horar da wasu hakan ya sa nake alfahari da su a koda yaushe. Na gode.

Eh gaskiya ina buga rubutu da sauri saboda ina da saurin rubutu. Hakan ya sa ba a bari na a baya wajen in zan rubuta abu saboda na san darajar saurin rubutu kuma yana da amfani. Ba za a taɓa barinka a baya ba in kana da wannan abun.

Ai ne du a cikin abin da kuka faɗa, shinkafa ko tuwo duka na son su, saboda ina matuƙar jin daɗi idan aka abona ɗinsu. Si yasa amma dai normal, ya danganta da wane irin shinkafa aka yi ko wane abu.

Eh muna da dabbobi da yawa gaskiya. Akwai shanu, akwai tumakai, akwai akuya, akwai gasunandai, dokuna da su abubuwa dai da dama da ba za a rasa ba. Wanda in zuwa zakai ka gani zaka tabbatar da hakan kuma suna nishadantar da mutane sosai da sosai.

Eh, dole za ka rubuta kuɗin da ka kashe mana saboda ba za ka gane saboda ayyukan da yawa. Amma idan ka rubuta, aka sallame ka, za ka gane nawa ne ka samu a matsayin ribar ka. Idan kuma ba wannan rubutun kaga ba ta yadda za, ai ka san nawa ka kashe, nawa ne riban ka. Shine yasa ake rubuta.

Eh, ina kunna yawanci idan wayan ta zo ƙarshe tana ƙarar mutuwa. To idan muka sa ta a tsaron ta, daga ya ɗan riƙe mana kuma har mu samu mu je mu sake sa ta, ta ƙara ba ta ninya caji ba. Shine muke yawan kunna shi.

Kullum eh, be, fi mu fara ƙarfe huɗu zuwa huɗu da rabi na safe ba saboda mu samu mi abubuwa da dama. Idan ba ka tashi da wuri ba ba za ka iya samu kaiwa yanan abubuwan ba. Amma idan ka tashi da wuri za ka mai da hankali kayi abun da ya kamata. Wannan ne ya sa na ƙe tashi a kan lokaci na.

Ina kallon wayana sau i fiye da misali, ya danganta da da lokacin da nake amfani da ita. Amma kuma na kan yawan amfani da ita sosai gaskiya. Saboda hakan ya kan taimaka min wajen yin ayyukana na yau da kullum. Saboda hakan yana bani nishaɗi sosai da sosai kuma in kan yi abubuwa da dama wanda lokacin da nake ɗauka ko nace sa'o'i da nake ɗauka yana bani dama wajen kallon wayana sosai. Wanda abun idan na yi amfani da shi, nakan ji daɗi sosai da sosai. Wannan shine a takaice. Amma dai kallon wayar yana da muhimmanci a gare ni yanda ba sai na faɗa ba, na gode.

Eh ina iya ɗaura ƙulli sosai, saboda a gida ana yawan bani aikin ɗaura ƙulli kuma idan na ƙulla abin yakan yi nishaɗi sosai da sosai kuma na kanji ɗaɗi idan nayi wannan kulli. Saboda basai an fada ba. Aikin yau da kulle ne idan kayi shi zaka ji daɗi sosai. Kuma abin zai taimaka ma wajen yin ayyukan yau da kullum. Amma idan akace bakayi, zakaga kwata-kwata abubuwan bazai tafi yadda kake so ba. Amma idan ka iya kulli zakaga gida suna yawan baka shi, kana tayasu, kana taya iyaye da ƴan uwa da abokai wajen tayasu wannan ƙulle-ƙullen. Shine dalilin da isa nake ƙulli a gida.

Ai akwai wasu suka da yawa, wasu suka da nake so suna daɗewa gaskiya. Ina son wasan langa, ina son wasan ƙwallo, ina son wasan ƴan carafke, ina son wasan tseren gududoki, ina son wasan bal, ina son wasan langa, ina son abubuwa da dama dai wanda idan na faɗa zaku ji daɗi sosai kuma hakan ya taimaka wajen sanayya ga mutane da dama wanda ba sai na faɗa ba. Na gode.

A gaskiya miyan da nake so ko na fi so suna da yawa saboda ka san miya kala kala ce. Ina son miyan kuka, ina son miyan kuɓewa, ina son miyar gayya gayya, ina son miyar agushi, ina son miyar taushe, ina son fatar miya, ina son miyar wake, ina son miyar teba, ina son miyar jajjage, ina son miyar gasu nan dai da yawa saboda kar lokaci ƙure nayi ta faɗa maka. Amma dai ina da son miyoyi kala kala. Wannan abu yana min daɗi sosai saboda miya yanzu in ba ita ba abinci, miya ita ce ai.

Eh to bokitai suna da dama wanda muke da su. Muna da bokiti aƙalla, za su kai guda goma, saboda gida mu na da yawa. Saboda akwai bokitin wanka, akwai bokitin wanke wanke, akwai bokitin abinci. Wani lokacin idan babu bokitin ma, na kan je kasuwa domin na je na siyo bokiti. Saboda yawanci idan ya daɗe bokitin za ka ga rana ta lalata shi ko ka ga ya fashe ko kuma yara sun yi wasa da shi bokitin, ka ga ya samu matsala. Wannan shi ne.

Eh ina son zama kusa da taga. Dalilin da ya sa kuwa nake son zama kusa da taga shine ina sonnin ji ina shan iska musamman lokacin zafi. Lokacin zafi ko a gida sun tabbatar ko lokacin da za a gina gida na ce a mun ƙato tuwat taga saboda ni ina son iska saboda ina da saurin jin zafi. Idan naje nayi wanka sai na kwanta kusa da taga ka ga iska tana ta shigo mun a hankali. Wannan abin yana min daɗi sosai da sosai. Kuma za ka ga abin ya ƙayatar da abin gaske shi ya sa nake son taga. Wannan ya sa nake son zama kusa da taga ko na kwanta kusa da taga. Amma dai zama akusa da taga shi ya fiya mun jin daɗi saboda iska tana shigo mun ta ko'ina. Wannan ne shi ya sa.

Eh, ina kunna sanarwa a app saboda yakan yawan taimakaman wajen tunawa da abubuwa. Saboda gaskiya ina da abubuwan yi da yawa wanda idan ban kunna alamar sanarwar ba zan iya manta. Amma yana sashi yana tunatar da ni sai kaga nayi ƙoƙari nayi abubuwa da dama. Wanda idan babu wannan abin sanarwar za a ga kwata-kwata ba sauƙi kace kaza da kaza. Amma idan akwai abin sanarwar za mu rage abubuwa da dama wanda idan mun yi shi zai sauƙaƙa mana ayyuka na yau da kullum. Wanda shi ne abin da ake buƙata ko yau da gobe. Wanda abun sanarwar app, application din sanarwar suna da mahimmanci sosai a rayuwarmu sosai da sosai.

Kai ka ji wata tambaya mai daɗi. Kana lulluɓe da bargo? Yes. Eh, ai. Asali makwa ina lulluɓe da bargo saboda yanzu haka ma a cikin bargo nake saboda mu na yanayi ne na sanyi. Saboda haka idan ba mu lulluɓa a bargo ba. Sanyi zai takura mana domin mu haɗu da mura. Amma yanzu da ya ke a cikin bargo nake, bana jin sanyin sosai. Wannan ne dalilin yasa nake son siyan bargo ko na yi amfani da bargo. Ina tunanin ma gobe ina son na je kasuwa domin na sake sayowa wani bargon domin ya taimaka min wajen yin ayyukana yau da kullum. Saboda amfani da bargo zai taimaka sosai. Na yi abin da nake so. Wannan dalili ne ya sa nake son amfani da bargo a ko da yaushe. Bargo yana da mahimmanci a rayuwar mu ta yau da kullum. Ko jiya ma da mamanmu ta tambaye ni, "ina bargonka?" Na ce a bargona yana saman gado saboda yana da mahimmanci sosai a wajena.

Wasassuna. Ina son wasa da yawa. Ina son wasan bal, ƙwallo, ina son wasan iyo na ruwa, ina son wasan langa kuma ina son wasan, gudu ko gudun doki. Duk wa'innan wasassuna. Dalilin da ya sa ko nake son yin wasan bal, kwallo, shine, muna haduwa da mutane daban daban wanda in ba ta dalilin kwallon nan ba lalle ku hadu da su ba kuma ana sada zumunci ta dalilin yin wasan nan. Wasa yana ƙara zumunci kuma muna jin daɗin yin sa sosai da sosai. Wanda hakan ne ya sa muke amfani da shi wajen yin wasassuna kala kala a rayuwar mu. Hakan ya taimaka sosai wajen yin wasa. Wasa na da muhimmanci a rayuwa.

Eh, ina wana shago, shagunan da nafi zuwa ina zuwa shagon saida kayan maƙulashe, ina zuwa shagon kayan wasa, ina zuwa shagon kayan hutawa, ina zuwa kuma shagon, umm, ƙwallo wanda zaka ga ana yi tsakanin wasu yara da wasu. Ina kuma zuwa shago domin siyayyan kaya. Ina zuwa shagon saida kayan sakawa domin in saya nasa domin yau da kullum. Ina zuwa kuma shago domin aunowa kayan abinci. Ina zuwa shago, eh akwai shaguna da dama da na kai zuwa sosai gaskiya.

Eh to aboka nan ciniki mukan haɗuwa da su a ta wajaje da dama. Akwai wanda za mu haɗu da su ta hanyar yanar gizo. Akwai kuma wanda za a haɗu da su ta normal, ta hannun wani aboki naka ya zo ya haɗaka da shi. To shi ma na yakan taimaka wajen haɗuwa da su.